Dangantakar ku da shugaban aiki, eh gaskiya da shugaban wajen aikin eh muna da kyakkyawar dangantaka da shi. Kuma ma kamar abokina ne tunda bai fi ni shekaru ba. Eh so, ba ma na ce masa Oga Doctor nake ce masa, ku san kamar abokina yake gaskiya. Wajen shekarun mu ɗaya da shi so muna da kyakkyawan fahimta amma duk da haka bai girmine ni ba, ban girmu shi ba. Babu wani abu na raini tsakanina da shi. Ina girmama shi, yana girmama ni. Ina mutunta ni, yana mutunta, ina mutunta shi. Idan wani aikin ya kama so ko abun nan ni zan karɓa nayi du aikin da na ga ba kamata ace shi yayi da kansa ba. Eh ina aban nan, ina tashi nayi da kaina. Gaskiya ne akwai wannan mutuntawa, akwai wannan girmamawa tsakanina da shi. Yana girmama ni, ni ma ina girmama shi.

Abincin da na fi so suna abin nan-- amma dai gaskiya, babu kamar ɗan wake. Gaskiya abincin da nake so babu kamar ɗan wake. Amma ina son taliya da miya ko kuma taliyar da mai da yaji. Ina son alala, shi kuma na ci shi da kunu, ko kunun gyaɗa ko kunun tsamiya. Ta fita daga kaina. Duk lokacin da na sami shi gaskiya ne, zan-- wato zan iya kwana nawa ne ko yaushe ne. Gaskiya babu kamar ɗan wake, a'a babu kamar ɗan wake. Shi ne na fi so amma akwai abubuwan cika da dama wannan ina son su amma so dai koluluwa babu kamar ɗan wake gaskiya.

To, abu mafi mahimmanci a harkar kasuwanci, shine ace ka iya, ace ka iya kasuwanci, shine abu na farko, ace ka iya. Sannan, bayan iyawa ko abune, sai jari. Jari shine gaba-gaba shi ma, gaskiya. Jari yana da mahimmanci, sannan kuma akwai sa'a. Sa'a tana da matuƙar mahimmanci a harkar kasuwa. Sannan bayan sa'a akwai kostoma. Ba ka kasuwa. Aka ce ba ka da kostoma a kasuwa, duk irin kasuwar ka, abun ba zai yi maka daɗi ba. Sannan duk kostomomin ka in aka ce ba ka da jari, wannan shi ma gaskiya ka riga da ka samu matsala. Shine idan kana da jari ma, za ka iya ka haɗa gwiwa da wani wanda shi kuma ba shi da jarin, amma yana da kostomomi, to harkar za ta tafi. Ko kuma, idan da a ce ma kai kana da jarin, amma ba ka iya kasuwa ba, to kai za ka iya samo wani wanda ya iya kasuwa. To kai ga kayan naka ne, jarin naka ne, za ka iya samun wani wanda ya iya kasuwa, amma ba shi da jari. To za ku iya yi, ku ƙulla kasuwar ku sosai kuma kasuwa tayi kyau. Amma dole ne sai ka kula, banda zira ido. Dole ne sai ka tsaya kana kallan abin da yake faruwa. Duk abun da aka yi a yi shi a ƙa'ida babu, duk abun da ya saɓa ƙa'ida karma a sako shi a cikin harkar. Gaskiya, abu mafi mahimmanci wannan abubuwan sune da jari, da iya kasuwa, da kostomomi, shine wannan abubuwan gaskiya babu abun da ya kaisu a harkar kasuwa. Ana buƙatar sa'a kuma, gaskiya.

To, dafa ƙwai shi ya danganta da idan ko ƙwai me ne, ko ƙwai zaɓon, ko ƙwai kazan, ya danganta da wanna irin abun nan. Shi ne ya danganta da wannan irin. Amma mu wanda dai muka fi abun nan kuma wannan ne ka samu. In ka sa shi a wuta, mun ci kaɗan ne ya dafu. To kana dafa shi kana iya ƙara masa gishiri saboda ko ya zo wajen abun nan irin kashewa wajen ɓarewa. Kuma ma ba na dafa abu na soyawa ne, to shima kana iya ka sa masa kayan daɗi ka yanka komai da komai. Shima wannan yana ba da ma'ana sosai. Maggi, albasa, sannan da kayan yaji. To shima wannan yana ba da ma'ana.

Kalmar sirri, a-a wannan babbar magana ce gaskiya. Sirri wani abu ne, jigo mai muhimmanci a rayuwa gaskiya. Sirri wani abu ne da yake ƙulla kyakkyawar alaƙa a tsakanin mutane gaskiya. Duk mutumin da akace yau ba shi da sirri gaskiya, ni ganinsa nake ya ma gama arayuwa. Sirri wani abu ne, jigo mai muhimmanci a rayuwa gaskiya. Sirri wani abu ne da yake ƙulla kyakkyawar alaƙa a tsakanin mutane gaskiya, duk mutumin da akace yau ba shi da sirri gaskiya, ni ganinsa nake ya ma gama a rayuwa. Sirru wani jigo ne a cikin rayuwa, a rayuwa kokuma a cikin zamantakewa tsakanin al'umma gaskiya. Ina ɗaukar kalmar sirri da babban muhimmanci. Ko nawa, kona wani, shi yasa ba abu, babu yadda za a yi ka gaya mun sirri naka sannan na faɗawa wani, kuma sanan ina kiyaye, ko yaya, ko nawa ne ma idan ba na so kowa ya ji. To gaskiya, kowa ye ma a kusa da ni mutum koya muke da shi, ina iya kawar da kai ban faɗa masa sirrina ba gaskiya. Mutum wanda ba ya riƙe sirri, na ba shi da daɗin sha'ani a rayuwar gaba ɗaya ma rayuwar zamantakewa gaskiya. Sirri wani abu ne mai muhimmanci a rayuwa. Sirri yana da muhimmanci a rayuwar mutane gaskiya.

Toh, yadda muke sadarwa a wurin aiki ya danganta da yanayin aikinmu. Idan aikin ace duka a waje ɗaya kuke, so ana iya sadarwa ko ta waya. A waya ma kana iya ka tura mutum saƙo na kai tsaye ko kuma ka kirawo shi ko kuma a'a ka yi masa magana a WhatsApp gaskiya. Idan ma a ce a kusa da shi kake, kana iya ka yi masa magana ko ka ɗaga masa hannu ya ga abin da kake. Koma ka taya ta kanas ka tafi wajensa, ka je ku yi magana da shi, ku yi magana, ku sada da abin da za ku sada gaskiya. Idan kuma yana da nisa ne ko ku aikata da dama akwai ma'aikata wanda su dama aikin su ke nan shine ake cewa messenger. Ko ku sa messenger tsakanin ku shi ya je ya yi magana da wanda kake so ka kai saƙo wajensa shi ya.

To ni hanin da nake amfani da shi shine dama. Hanun dama nake yin amfani da shi gaskiya a kowane irin yanayi. Saboda abun da na taso na gani a addinance ma mu a musul-musulunce wannan dama muke yin amfani da ita. Saboda akwai ma tun da abun da addinin mu ya koyar da muke nan ta bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mahaifarsa ta rawaito hadisi take cewa yin amfani da dama yana ƙayatar da shi. Sayyidina rasulullahi ke nan ko wajen yin al'amuransa, tace ko wajen sa takalminsa ko wajen ma da yake taje kansa in za ta je kansa sayyidina rasulullahi yana amfani da kum amma kuma hannun dama yake amfani da shi wajen tajewa. Shine ta ce ko kuma wajen yin al'amuransa ma na yau da kullum. Abinci, ɗaukar wani abu ka ajiye a wani wajen, a'a ɗaukar kaya ne, miƙawa wani wani abu ko kuma zuwa kai ka ɗauko yin a wafi sha'anihi kullu hi dai ta shi. Wajen dukkanin al'amuransa so ka yi amfani da hanin dama shine ɗa a gaskiya. Shine ɗa a zaman takewa a tawasul musulmai. Amma ana samun ɗaiɗaiku su dinga amfani da hannun hagun wanda su dama tun da suna yaro ko kuma kawai tun suna yara ko kuma kawai halittar da Allah halittarsu ke nan ahaka suka taso ahaka za su girma da abun da suka saba yake. Kuma duk abun da suke amfani da shi da hannun hagun da shi suke abunnan. To shine ake cewa bahago. To amma dama dai ita ce gaskiya. To ni da dama nake yin amfani wajen yin harkokina gaba ɗaya ko cin abinci ko ni mata da kan ya kamari da sayyidina rasulullahi yake yi ko ki takalmi zan sa na fi yin amfani da ƙafar dama. Ko ko a'a banɗaki ne zan shiga na fi ganewa na shiga da ƙafar hagu na bar ƙafar dama in zan fito na fito da dama na bar ƙafar hagu. Ko masallaci ne zan shiga na fi ganewa na shiga da ƙafar dama gaskiya. Damar tawa tana ƙayatar da sayyidina rasulullahi. Shi yasa ni ma ko da yaushe na sa dama ita ce wajen yin harkokina gaba ɗaya.

So irin takalman da na fi so suna da yawa gaskiya. Ina son takalmi mai kyau dai a taƙaice. Idan wanda zan sa a ciki ne ma, ina so na Akwai abun da ake cewa loafers, wanda zan sa a ciki ne, na fi son wanda ma, kai kowane iri ma wanda ba shi da tsayi, wanda ba shi da dunduniya mai tsayi. Na fi so in naga ina amfani da shi gaskiya. To kuma ma marar nauyi gaba ɗaya, shi yasa za ka ga, ko wanne irin yanayi na ke ciki, na fi son takalmi marar nauyi, na fi son silifa, Shi ne ko don saboda irin yanayi na, ni disabled ne, ko kuma a'a ni gurgu ne a Hausance, to shi yasa na fi son amfani da takalmi marar nauyi, wanda ba shi da dunduniya, ya fi mun daɗin harkokina. Shi yasa ina da takalma da yawa amma na fi son na yi amfani da marar dunduniya. Na fi amfani da shi hankali na a kwance, bani da wani abin, saboda gudun faɗuwa, saboda tafiyar ta fi daɗi, da irin makamantansu dai gaskiya. Na fi son amfani da takalmi marar nauyi kuma marar dunduniya kuma mai kyau. So gaskiya ne. Ko wane iri ina amfani da shi, amma na fi son marar nauyi, marar dunduniya, kuma mai kyau. Shi ne, kuma kowacce kala ina sa wa, amma sabo, baƙa dai yafi, ko kuma dai irin kayan da zan sa a ce irin takalmin da zan sa kenan, shi ne.

So yanayin ɗakin da na fi so, ɗaki mai kyau gaskiya. Ina son ɗaki mai faɗi isashe wanda zai isa ashe ko ina da ko ina da akwai taga duka bangare da bangare. Bayan faɗi ina so kuma ace iska tana shigowa cikin ɗaki sosai. Ace kuma bayan haka ace da akwai banɗaki a ɗakin. So wannan ma shima ina buƙatar haka gaskiya ina son haka. Ɗakin da yake da banɗaki a ciki ina son ɗaki mai banɗaki a ciki. Sanan bayan mai banɗaki a ciki ace yana da faɗi. Akwai AC, akwai fanka ko kuma ma babu AC ace da akwai fanka dai a ciki. Bayan tagogi gefe da gefe ace da akwai fanka a ciki. Ace bayan gado kuma akwai abun da ake cewa coach a gefe ko kuma wasu kujeru a gefe wanda kafin na fita falo zan iya amfani da wannan coaches na abun. Gaskiya ɗaki mai faɗi, ɗaki mai kyau, mai iska yana burge ni yana ƙayatar da ni gaskiya. Yanzu dai a cikin matsatsin yake ciki ba ma nawa bane. Sai dai kawai ina fatan Allah cikin yardarsa cikin inunsa nima ya azarta ni da nawa wanda nima Allah ya bani dama ace tar hanyarta ace nima ina buɗawa wasu su samu nasu siyan. Wannan abune na Allah mun bai wa Allah cikin ikonsa Allah ya hauwa mana ɗaki mai kyau. So wannan kenan. Muna fatan Allah ya iya mana Allah shiga cikin lamarmu amma ina son ɗaki mai kyau mai wuri da yana gaskiya.

Lokacin da nake wanke kayayyaki, kayayyaki nawa kenan kayakin sawa ko kuwa a'a kayan abinci na kicin. To ko wane lokaci ina iya yin wanke kaya, ya danganta da lokacin da nake da shi. Idan ina da abun da zan yi da rana so ina iya amfani da sassafe. Daga lokacin da aka ce na futo daga masallaci saboda wanki ma ina iya futowa daga masallaci da wuri. A ce ƙarfe bakwai, a ce kafin ƙarfe takwas, ƙarfe tara a ce nayi wanki na gama sannan kuma na shiga sauran sabgogi na. Amma idan ba inda zan je, ina so a ce ko da rana ne, ba dai na so a ce ina wanki a ce lokacin sallah ya zo ya riske ni. Gaskiya ba na son wannan tsara. Ba na so a ce ina wanki har lokacin sallah ya zo ya same ni. Ba na so wannan. So ina iya yin wanki ko da sassafe ko kuwa da rana dai ko kuma dai lokacin da nake da lokaci. Shine amma kawai dai abin da ba na so a ce lokacin da nake wanki a ce lokacin sallah ya zo ya riske ni. Gaskiya ban cika son wannan ba.

Eh ina zuwa aiki akan lokaci, ina zuwa aiki akan lokaci. Wani lokacin ma minti goma ko minti biyar ko sha biyar lokaci. Sai dai wani lokacin kuma ana iya ɗan ƙarawa shi ma minti goma ko sha biyar a kai. Shine. Ba dai ina huce huce haka gaskiya ko ya danganta ma da irin yanayin aikin ma da nake yi. Wani aikin mafiya yawancin lokuta sai na jira amma wasu lokutan gaskiya ne ma sai an jira ne. To babu irin lokacin da bana amfani da shi wajen yin aikin gaskiya. Wani lokacin na jira, wani lokacin na jira. Amma dai ba a cika jirana ba. Mafi yawancin lokuta sai na je na zauna mana gaskiya shine ƙa'idata. Ban cika so ba ko wane ne wanda yake ƙasa na bana so wajen gaɓata lokaci wajen yin aiki, wajen ɓata lokaci zuwa wajen aiki gaskiya ko wajen yin aiki. Ban cika son wannan ba gaskiya. A'a ban cika son wannan ba. Na fi son kawai a je a yi aiki faka faka, a yi abin da za a yi. Cikin hankali kwance cikin ne suwa gaskiya.

Eh to gaskiya ne, na fi son zama, na fi son zama. Amma mafi yawancin lokuta a zaune nake amma haka kawai ina so zama ko saboda yanayin lafiyata ne ko kuwa saboda amma idan na samu dama ina tsayuwa ko kuma mana tafiyar ƙasa. Amma na fi son ko da yaushe ashe ina zama amma ina jin ko don saboda yanayin lafiyata ne, ni disabled ne, ba abuna so. Amma dai na fi son zama gaskiya. Amma tafiya haka kawai wani lokacin nakan ƙi zama saboda jima'a, saboda yanayin motsa jikima. Sai na ƙi zama, na jima'a tsaye saboda kada ya shigo duk yaushe ina yin zama. Saboda dama gaskiya nakan ƙi yin zama, na ta tsayuwa ne, ta tsayuwa ne, ta tsayuwa gaskiya. Haddai na ɗan motsa ko abuna kuma tafiyar ƙasa ce amma ta samu. Amma dai na fi son zama. Ina jin dai saboda yanayin lafiyata ne.

Eh, ina zama a kan gwiwa amma ba sosai ba. Musamman ma kwanakin baya da gwiwartawa ta samu matsala, so na faɗi na buga gwiwartawa. So na zo zaman akan gwiwa ba ya yiwuwa sai dai na zauna akan ɗuwawuna. To amma dai yake yanzu na samu sauƙi ko a wajen sallah ne na kanyi ƙoƙari na zauna, na zauna akan gwiwartawa, dan ma kawai na tabbatar da lafiyar ta inganta, lafiyar gwiwartawa ta inganta. So amma ko akan dunduniya ko akan ɗawu gaskiya ko amma ya danganta amma ba kowane lokaci ba ne zama kan gwiwa sai dai ko a wajen sallah. Shine amma haka kawai dai a zaune a wajen ko a wajen aiki ko wajaba na gaskiya ba kowane lokaci ba ne zaman kan gwiwa. Amma a cikin sallah na iya jarrabawa kowane irin yanayi ne, na zauna.

A'a ni ba na shan ruwa mai sanyi gaskiya, rabona da na shan ruwa mai sanyi ina. Ai tunda in na sha ruwa mai sanyi na gama yarda yana bada matsala musamman mani. Ai tunda in na sha ruwa mai sanyi na gama yarda yana bada matsala musamman mani. So gaskiya shi ya sa gaba ɗaya na fita harkar ruwa mai sanyi saboda in na sha, na san a ranar ko a take a lokacin ko kuma a'a in an jima so na san dai da wuya dai a ranar na kwana lafiya. Amma ba da yawa ba ke nan. In ana-- amma na ba na shan ruwan sanyi bai dame ni ba a rayuwa ta gaba ɗaya gaskiya. Saboda yana cutar da ni, yana ba ni matsala kuma ko a likitance ma ba shi da kyau. Za kaga likitoci suna ta magana, "Ruwan sanyi, ruwan sanyi ba shi da kyau." So koda kana taɓo sha kana sha akwai lokacin da zai taso maka, ya zo kuma sanyi di ya kakkama maka jiki ya cin ga cutar da kai gaɓoɓin ka, ya dinga wahalar da kai sai ka yi ta fama da magungunan sanyi gaskiya. So shi ya sa gaba ɗaya gaskiya ni babu ruwana da ruwan sanyi. Ba na shan ruwan sanyi gaba ɗaya. A'a babu ruwana da ruwan sanyi, ba na shan ruwan sanyi gaba ɗaya.

So burin mu a aiki shine aiki yayi kyau, aiki yayi daɗi, aiki ya ɗaukaka, ace anyi aiki mai kyau kuma ai dalilin yin aikin. Ko aiki ne a'a na gida, ko ko aiki ne na kasuwa, ko ko aiki ne na gwamnati, daidai abin da za'ayi a ce aiki yayi kyau shine babban burina. Abin da aka nufata da aikin ace anyi nasara, an samu abin da ake so. To shikenan gaskiya, bukata ta biya buri yayi. Ace anyi aiki mai kyau, ace aiki yayi kyau shine. A'a bashida daɗi ace aiki kayi aiki amma kuma aiki bai yi kyau ba. Wannan babu daɗi gaskiya da akwai matsala. To shine dawo. Kowanne irin aiki ne burin ka da shi ace aiki yayi kyau shine gaskiya. Shine magana ta gaskiya. Burin kenan a wajen aiki ace aiki yayi kyau, ace aiki ya karɓu, ace aiki babu matsala. Kowa ya gani zai san anyi aiki cikin aminci, cikin yarda da juna gaskiya shine.

A'a, ina karanta jarida sosai. Ina jiran tunda da dama ne Allah yini ina son labarai. So akwai hanyoyi da dama da nake samun labarai, ko ta rediyo ko ta jarida. Tamkar kafin waya ta yawa a sayi ana karanta social media ta yawa. Jarida akwai musamman ma a dutse. Akwai wani mijin 'yar'uwata wanda ko da yaushe baya rabuwa da jarida. To kullum nima na samu na karanta jarida a wajensa gaskiya. Sannan kuma na zo ko da yaushe bana rabuwa da rediyo. To ina samun labarai. To yanzu kuma da waya ta yawa ko da yaushe a cikin gaskiya karanta jarida nake. Akwai hanyoyi da dama Daily Trust suna da jarida, suna da su online page din su. Akwai Daily Nigeria, akwai Arewa Update, akwai Prime Trust da kafofi da dama da suke watsa labaran su. Na jarida ne akwai kafofi da dama da suke watsa labaran su. To gaskiya ina bibiyarsu, ina samun labarai ta ɓangarorin su gaskiya. So shi yasa ko da yaushe a cikin karanta jarida nake. Bana rabuwa da karanta jarida. Labaran duniya ko ko a'a labaran ƙasa, Najeriya ko ko ƙasashen Musulmi ko ƙasashen Afirka, labaran ball ko ba labaran ball ba ko ko a'a tatsuniyoyi ne ko labarai ne marasa daɗi gaskiya ko da yaushe a cikin karancin jarida nake.

So abubuwan da suke sani dariya suna da yawa. Gaskiya musamman na ga abin dariya ina yin dariya sosai. Kamar ba gobe fa gaskiya. Ina yin dariya sosai har ma lokacin a din ga mamakin ina dariya. Kai ina dariya har na iya zubar da hawaye. Gaskiya ina iya dariya har da hawaye. Shi ne wannan ni ba komai ba ne a wajena. Dariya tana birgeni ni tana sa ni nishaɗi. Ina so naga ina an bani abin dariya saboda dariya tana a likitancin ma dai ance tana da daɗi. Tana ƙara abubuwa da dama a likitanci. So ina son dariya. Abubuwan dariya suna sani dariya gaskiya. Akwai koyaya na ga wani abun nan abun al'ajabi ko kuma abun dariya da kan sa nayi dariya. Kamar ranan nan Yahaya da aka ce nazibuyi da wulakanjinsa. Aka ce Yahaya aka yi araba abu da Amina bai yi shi ba zai kuka ba. Abun nan nayi dariya sosai gaskiya wannan lokaci nayi dariya sosai.

Ina sanya safa amma ba kullum ba gaskiya. A shekara bai fi na sa na 'yan kwanaki ba. Yanayin sanyi ne yake sa ni na sa safa. Yanayin sanyi. Samman ma tunda yanayi na in aka ce yau sanyi ya shigo da safe ko da sassafe haka zuwa tafiya masallaci zuwa dawowa, ko kuma lokacin wajen kwanciya bacci shine zan ji ƙafata ta yi ƙaƙaɓa ta yi sanyi ƙalau. To wannan haka shine na sai safa na ajiye saboda wannan yanayi. Aa saboda wannan yanayi. Na sai safa na ajiye gaskiya saboda in na zo kwanciya, na ji ƙafata tayi wannan ƙalauɗin shine kawai lokacin da nake sa safa amma ba kullum ba. Da na kan sa wajen yin gayu na sa takalmin abin, amma kuma tun da abubuwa suka fara suka sauya to s nohi ne na gaskiya ba kodayaushe nake sa safa ba. Sai dai in wannan yanayin ya zo lokacin sanyi shine ƙafata za ta yi sanyi ƙalau. Shine zan ɗauki safa na sa to shine zan ji sauki saukin sanyi. Yanzu haka ina da ita a cikin kayana to ina jin tun waccan shekarar ma rabo na da ita gaskiya. Saboda ni sanyin da yake damu nake nan damu na wannan lokacin. Shi yasa nake amfani da shi nake sa safa a ƙafa.

So yadda muke aiki da ƙungiya, ya danganta da wacce irin ƙungiya ce. Wata ƙungiya ta masu ƙare haƙƙin bil- adama ce, wata kuma a'a, ta neman 'yanci ce, wata kuma a'a, ta marayu ce, wata a'a, ta addinin musulunci ce, wata ta addini ce, wata ta zaman lafiya ce, to ya danganta da ko wacce ce. So kafin mu fara mu'amalar da kowacce, muna duba wacce ce ita tukuna, da me ta zo, wane irin tsare-tsare suke da su. So.